Aiki gida de nike yi kullum ai suna de yawa ba ɗaya kawai ba, ince na fari, domin na zama ni kade ne, ko wani rana ba ran de bana dafa abinci ne zan ci ba. Ze iya yiwuwa ba zan iya dafa na safe ba kafin in je aiki amma na dawo de yamma ko de rana dole zan dafa wanda zan ci. Baran de zan ce geri ya waye had daga safe zuwa yamma duk abinci da naci wai na siya ne ba. Zan iya saya de safe in ci, irin de safe haka indan samu inda ana, inda an dafa shinkafa garau garau, sai in siya in ci, in na ci wancan shinkafan sai in je wurin aiki. In na dawo de rana, dole in samu in da dafa abinci ne zan ci de rana aka ko irin kamar doya aka ko kuma dankali in dan dafa shi ne ko ma na dafa shi irin de ɓawo shi, in na gama, sai in bare in ci de man ja aka. To dole ne sai yi wancan, wato dafa abinci ke nan, aiki de nike yi kullum. To na biyun sa kuma shara. Shara ai nizon de ina zaman de yara, ya zaman miya abin de nike yi ko wane rana. In ka zu dawo de rana kagen cewa, de den wurin daki irin zaman ya zaman de detti sosai bashi de aski ba to in ka na zuwa har da mutane za su iya zo su gaishe ka, irin su ba iya aka. Ya kamata ka sarkake kwanon wurin ka, sa yi kasance de aske ko, to dole ne za a yi shara. To wani aikin de kuma ina yi kullum shine, tun koda, tunda ina, cin a, tunda ina dafa abinci ko wani rana ina cin abinci, ai ka gen kwanu na, dole ne in wanke kwanu domin shima ze yi detti ko, to kwanukan de ni ke cin abinci de shi da su cokali da suransu, dole zan wanke. To shine aiki ne zan ce ina yi ko wani rana a gida ke na. To wa'insu kuma aikin, suna ya kasance cewa ba kullum mu ke yi ba amma a sati dole za a yi shi irin so deya ko sau biyu aka. Berin cewa kama aiki de zai ya kasance aka din dauriya, wato wanke kaya ke na. Ai wancan kai riga zaman wajibi ne cewa a sati dole kawai wanke kaya, wanke kaya, domin in na je wurin aiki daga ranan litini har zuwa ranan a har zuwa ranan Juma'a to tsakani Asabar da Lahadi yakamata in wanke kaya. To in ba a wanke ba wato, kagen sati mai zuwa, tafiya wurin aiki zai gagara ko, to in de nike koyassuwa makaranta, a koyi kaya de muka iya sa, in ce kaya masun launi daban daban de muka yi sa a ko wani rana. To kamar ranan sati aka za a sa rana litini aka za a sa kaya mai ruwan kwai ko, to rana talata kuma mai ruwan ganye. To daban daban kaya de muka yi sa de kalan shi daban daban. To ai in ka sa, in ka sa shi aka din, tunda sati mai zuwa duk shi za ka sake sa, yakamata ka wanke domin wanda ka wanke din, ka sa a wannan sati de muke ciki kafin mu isa sati mai zuwa ai de ka sa shi ka riga ka yi zufa, kuma in baka ka wanke ba ga zufan de ya ka yi a ciki duk da tatturare de za ka shafa wai ka za ka sa, kagen yana de wari de ba kyau ba ko domin eh zufa ai meye abun ga, wari ne sosai. Eh tuntu ba de den wurin amata din nan ba da kuma wandon ka de den wurin kafa ka to kagen yana de wari sosai. Shi ya sa muna wanke wa. Kuma de den wannan lokacin rani de muka yi ciki dina ana ƙura sosai to kagen duk kaya de ka sa kai tafiya ɗan de de aka, ƙura de ya riga ya cika kafa ka, wandon de ka sa shi ma riga ya yi ƙura, to kagen in ba ka wanke ba gaskiya ba za ka ji daɗin shi ba. Wa'insu lokacin ma in ka je makaranta kagen yaran makaranta za su iya yiwo gudu su zo su su rungune ka, to yara kuma kagen su, suna de wasan banza sosai, sun riga sunje sun yi wasa a kura. Ga hannunsu ma ya gama de in ka sa ran de in mun sa feri kaya ne, to kagen kafin ka dau gida ma kaman ke ma ka bi yara ka yi wasa ne ka yi wasa ah a wurin ƙura de su ko, domin sun dinga zuwa su yi gudu su zo su rungume ka tunda ka zaman malamin. To suna zuwa din, ka na ce musu a'a, kafin ka ankara ka gen wani ya riga ya yi selle ya capke ka, to in de hannun shi ya rike din, kagen wurin ma ya riga ya zama kaman kaman kai ma ka bi yara ka yi wasa de suko. To dole za mu wanke wanke, irin de sati aka. To aka din de wannan shine aikin de zan ce muna yi a ko wani rana a gida kenna, amma wan de muna yi a sati shine wancan din. A gida din ma ko wa'insu lokacin de ba in ba shara mukayi ba, kam iya tafiya in ce a je a ɗibo ruwa, to kagen yanzu aka de ana rani, wato kwan de ya rega ya zaman abin de muka yi kullum shine aɗeba ruwa, domin ruwa mu ba a rijiyan mu ma ya kusan bushewa. In ruwa, har rijiya ya bushe, to dole ne muna tafiya a kurare daban daban mu je mu nemi inda za mu samu mu ɗiba ruwa, mu zo mu zuba a cikin bokiti da kuma su drum de suna a gida ko, to ɗiba ruwa ma yazu ya zaman abin de mukeyi kullum, muna tafiya.